Na kasance ina daidaita aikina ne da rayuwa ta hanyar sanin abin da ya kamata. Lokacin aiki, Ina kasancewa ina ba da hankalina da duk wani abin da ya kamata na ba da aikina, tayarda ba za'a samu wani matsala ba ko wane abun nan, alhalin kuma, da zarar lokacin barin aiki ya yi, to nakan bar aiki in ci gaba da hidimomina na rayuwa na yau da kullum.

Ni ban cika yin wasa ba a waje amma so da yawa sai dai wasa da yara gaskiya. To nakan tara yarana muyi wasan guje-guje, wasan tsalle-tsalle a cikin a waje kenan. So ban cika yin wasa ba ni kaɗai so da yawa dani da yara muke yin wasan mu. Muyi wasa duk wani wasa, wasan kiran suna, wasan kiranye kiranye, tsalle-tsalle, tande-tande da cin abinci. Sune wasussukan da nake yi a waje.